Da safiya idan na tashi, abincin da nake ci da safe shine nakan sha shayi da biredi ko in soya ƙwai sai in ci da shi ko wani safe, ko kuwa in ci awara. In soya awara da safe sai in ci da shayi wani lokacin.

In na tashi da safiya, nakan fita in je in ba wa mage na abinci in suka ci abinci, sai in share gida, in yi shara, in wanke gida, sai in je cikin kicin don duma abinci, sai in ci abinci, sai in shirya da zan fara sana'a.

Ba na karatu kamin in kwanta, don ina da yaro. Ba na karatu sai dai in sa yarona yayi bacci. Kamun lokacin da yaron ma zai yi bacci ne na gama gajiya. In yayi bacci sai nima dan je in shigo in yi wanka kaman nima in zo in kwanta in yi bacci. Ba ni da wani lokacin karatu.

Nakan yi amfani da intanet ɗina ko wane lokaci, da safe, da rana, da yamma, ko wane lokaci da ina da WiFi a gida. So ko wane lokaci nakan amfani da intanet ɗina yakan kai sogoma ba a rana ma nakan amfani da intanet duk lokacin da nake zama bana komai.

Eh na iya tuƙa keke, na iya hawar keke. Tin, tinima na iya hawa keke. Nakan tuƙa keke wani lokaci a gidan babana. In je waje in siyo kaya, nakan tuƙa keke da kaina. In je in siyo ma kaina abu a waje. Sai in dawo a kan keke. Na iya tuƙa keke. Na su--

Nakan taimaka wa mutane idan almajiri suka zo wajen gidana sai in basu abinci. Ko wani lokacin na fita wani mai mashin ya ɗauke ni, kuɗina canji ya rage sam bashi ko na gan almajiri masu rokon kuɗi sam ba su a waje. Nakan taimake mutane in na fita.

Lokacin da nake jin damuwa, na kan sa waƙoƙi a waya na. In ji waƙoƙi, na fi son dingajin waƙoƙi. Waƙoƙin dingajin waƙoƙi yana sa ni in rage tunani a banba. Zai sake yana damu na ba. Na fi son dingajin waƙoƙi ko in jan kwanta in yi barci. Na yi barci na tashi in wanka, sai in jan in yi kallo.

Ni ban da matsala da cin abinci in titi. Duk lokacin da nake tafiya ko bana gida, nakan sayi abinci a waje in ci. Abin aayi ba komai bane ka siya abinci, a waje ka ci. Wayan suna sarrafa abincinsu da kyau so, siyan abinci a waje ba wani abu bane. Nakan siya abinci a waje in ci.

Nakan sha ruwa mai kyau don kiyaye lafiya na. Bana shan ruwa mai datti. Nakan yi wanka sau biyu kullum. Nakan wanke akura na sau biyu kullum domin kiyaye dattin baki da wari kuma na jiki na kuma in kwanta a cikin gidan sauro. Hakan sauro su cije ni, su ba ni malaria ko wani abu?

Duk lokacin da ba na komai, duk lokacin da na zauna ba na aiki ko wani abu, nakan dauki waya in tattabi tabitabi. Duk lokacin da ba na aiki nakan amfani da wayana. A kullum nakan amfani da wayana. A kowane lokaci nakan yi amfani da wayana. Duk lokacin da nake a zaune nakan amfani da wayana.

Ba ni da wani dangantaka da makwabtana, sai dai mun fita mun gan juna. Ba mai ce ma wani na kwana, sai dai mu wuce muyi kallo. In zan fita in fita, in zan shiga in shiga ba mai ce ma wani, wani magana. Ba mai zuwa ɗakin wani, ba mai zuwa ya gaishe da wani. Muna zama ne kawai zaman kanmu ban da wani dangantaka da makwabtana ba.

Ni nikan yi amfani da man shafawa na, nakan amfani da Clinic Clear na man shafawa, sai face cream dina, sabulun man fuska nakan amfani da shi, umm bie sai karoton sai, shi kenan man da nike amfani da.

Na fison shan Maltina, ko kuwa insha Hollandia yoghurt wani okaci. Amma na fison insha coke me sanyi. Abun sha da nake so in dinga sha kenan shine coke wani lokacin. Ko insha Maltina, amma na fison coke. Coca Cola na fison shan Coca Cola.

Saudiya nake, sarki ke gidana su a rana ɗaya. In na tashi bacci, sai in share ko ina, in wanke ko ina, in share gidan wanka na, in share ƙotai ina su da sassafe, da safe in na tashi. Bayan haka kuma sai wani ranun kamun in sake share ƙotai ina.

In na da shamfu da ni ke sa a gashi na, sai in wanke duk lokacin da na kunce gashi na, sai in sa mishi shamfu, in wanke shi da kyau, kamin in sa shamfu zan sha aloe vera, in wanke shi, in wanke sai in sha, in sa shamfu. Na gama sa shamfu, sai in sa mishi conditioner sai in wanke kan in na gama sai in blowing kai ɗin, a hura mun, a dry mun shi.

Ina son kallan wata da daddare don ko ina yayi dare sai ka ga wata ya fita ko ina zai yi kyau. Sai daren ya yi smooth. Ka ji daɗi kana kallon wata. Na fi son wata da daddare. Ina son kallon wata da daddare.

Ni kan siya abinci in na je wajen aiki idan ana break. Zan je wani lokaci in siya shinkafa da nama da wake. Sai in siya coke in sha dashi a wajen aiki kamin in tashi in zo gida. Ko wani rana Coke nake sha a wurin aiki da shinkafa.

Na fi son cin shinkafa da tuwo. Na fi son kullum aban shinkafa ko da miya ko shinkafa da wake ko shinkafa jollof. A dinga ban shinkafa ina ci. Na fi son cin shinkafa. Inna ci tuwo. Ina gajiya da tuwo sosai wallahi sai dai aban shinkafa sai ahada min da lemu.

Kujeru na suna da dadin zama. Duk lokacin da bana wani abu, sai in zo na zauna a kujeru na in miƙe jiki na in baya na yana min zafi, sai in kwanta a kujeru na. Suna da dadin zama ko yanzun nan a kan kujera na nake zaune, na baje na zauna a kan kujera na.

Duk lokacin da na kamu da mura, sai dai dinga wanka da ruwan zafi. Ko shekaran jiya na yi mura sosai, na sha maganin mura, na sha maganin mura, ina wanka da ruwan zafi. Nakan sa socks, nakan sa takalmi kowane lokaci kar in taka ƙasa sanyi. Sanyi nakan so in wanka da ruwan zafi.

Nikan kalla tauraru da daddare ko shekaran jiya ranan new year, shekaran jiya first of January, nikan na zauna a waje da ni da ƙani na muna ta kallon tauraru a sama. Muna ta kirgawa muna ta kallo. Na fi na so kallon taurari da daddare. Duk lokacin da suka fita sai a dinga kallonsu. Na fi so ina kallon tauraru da daddare.

Ungwar mu, in kazo unguwar mu sai dai daga akwai fili a unguwar mu sai shaguna sai mutane. Unguwar mu, mutanen unguwar mu basu da hali mai kyau ne, basu da hali na son iya zama da mutane. Unguwa ba unguwa mai kyau ba ne gaskiya.

Nikan sa turare kullum. Duk lokacin da na yi wanka, nikan sa turare. Duk lokacin da zan fita, nikan sa turare. Amma duk lokacin da na yi wanka kullum, ko da safe ko da yamma, nikan sa turare a jikina. Duk lokacin da nake ji bana jin daɗin kamshin da yake fita nakan sa turare a jikina.

Duk lokacin da nake da aiki ko da asussuba haka ko zan yi tafiya kuma in ina son in tashi da wuri, nikan sa matashin waya so that ya tashe ni daga bacin da nike so that in tafi inda zan je. Duk lokacin da nike da need, duk lokacin da zan yi tafiya, nikan sa matashin waya.

Na kan goga hakorina sau biyu kullum. Da safe in na gama cin abinci na kan goga hakori na. Da daddare in zanje in yi bacci in na gama harkokina nakan goga hakori na kamin in je in kwanta shine abun da na karshe da na ke yi kamin in je barci. Ni kan goga hakori na sau biyu kullum.